A wannan lamarin tambaya shine kuna yin wuta da itace? Eh, gaskiyakam muna wuta da itace. Don me itace shi ke samu kunna wuta. Wata biyu muna dafuwa da shi. Wata fi kuma ana kunna wuta a yi a samu gawayi da shi. Wanda turawa ke kira charcoal. Don yana da mahimmanci sosai. A gidajen mu nan ƙauyuka muna amfani da charcoal muna guga muna kuma wasu abubuwan abinci dafe dafe da shi. Don gaskiya muna kunna wuta da itace.

Tambaya kuma ita ce kana iya tuƙi mota? Eh to lallai ka ina iya tuƙin mota. Don ko makarantar koyon mota ma na je. Ina da certificate na koyon mota. Dan na taɓa yi, na je kuma har a yau ina tuƙa mota. Da manual na koyi mota. Da manual ya kamata ma idan mutum yana so ya koyi mota ya kamata ya iya manual. Tukunnan masu selecting giya sannan idan kilan ka iya kana ɗan son ka more mai ɗan dama dama sai ka je ka siya automatic ita ma ta koya.

Gaskiya wannan babbar tambaya ne. Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Gaskiya abokantaka yakan zo da abubuwa daban daban, yarda, gane ma juna da kuma kusancewa da juna. Dan in kana tare da aboki kuma ba ka yarda da shi ba, gaskiya akwai kuskure don me yana iya daganka ta baya ace kuna tafiya tare da juna as abokanai kuma ba ku yarda da juna ba. Ai ka san akwai babban matsala. Gaskiya ya kamata ace akwai ganewa da yarda da juna.

Eh to, a wanga labarin kana jumre wa barkono me yaji. Eh to gaskiya ina jumre wa barkono me yaji. Don ga gaskiya akwai ni da cin yaji sosai. Wata biyu na kan je kasuwa ko kuma na ɗan aika a siyo min ata ko kuma yaji, eh, tankwa, busassaa na zo na ɗan busar na daka da kai na in yi yaji. Na kan ɗan haɗa shi da wasu sinadari da su citta da soran su. Don gaskiya ina amfani da yaji sosai.

Gaskiya to ga wani tambaya. Menene kayan ci ci da ka ke fi so? Gaskiya na kan so abu madara madara, abu da yaji yaji kamar nama ban ci ka son irin su kayan kwalama kwalaman ga ba. Na fi son na ɗan ci abu mai madara madara, na sha abu mai madara da sanyi ko kuma idan so samu ne, na samu abu mai yaji yaji in ci. Na kan so wa'yannan abubuwan amma wai kayan kwalama da suransu ban cika son su ba.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh to gaskiya ba kullum ba, don ya wata jiya ina da rediyo na akan kawo tasu. Kaga ba kullum yake mata a ci na kunna Bluetooth ina amfana da shi ba. Ka san akwai niyar Bluetooth ma wasu ƙanana da ake sawa a kunne kamar airpod ɗin. To gaskiya ban cika amfani da su ba. Na fi son na ɗan kunna rediyo ina amfani da shi su ba kullum yake kunna Bluetooth ba.

Wane aikin gida kake yin kullum? To gaskiya akwai ni da san dafe-dafe, na kan so na yi dafe-dafe, shara, wanki duk. Ba wanda ba na yi, in dai harkan gida ne ina yi dan. Ni na tashi kusa da babba ta kuma babba ta, ta koya min irin aiken aiken gida. To na kan so na yi wannan aikin ba ko kaɗan ba ko. Mai wancan aikin na iya.

Kana yin addu'a kullum to gaskiya ka ina yi don yanayin yin addu'a ai cikin ra'ayin mutum yana nan cikin rayuwana ne akan kullum. Kusan kullum sai na yi addu'a, na roki Allah da rayuwar da ya ba ni na gode masa. Hannan na yi addu'a don samun kullum kullum. Don Allah shi ke bayarwa ba mutum ba.

Sau nawa kake duba saƙonin aiki? Eh to, a wanga lokacin ba na da lokacin da nikan duba saƙoni a aiki amma kullayaumin idan saƙo sun shigo ina duba kuma ina amincewa an gani ko na meyene kuma a yanayin da su shigo don waya na duk lokacin da message ya shigo min yana pop up.

Kana sanya tuna ta war don ayyuka. A gaskiya na kan tuna da ayyuka dan ayyukani na da yawa. Ma, yadda muke yanzu a yau da kullum akwai yadda za ka tunani abin da ya kamata ka yi, ka yi ma kanka ko kuma al'umma. Don abubuwa na da yawa ko kaɗan. Toh ya kamata mu ringa tunanin nan mu san abin da ke ciki don ya gamshe mu.